Kana yin kiran bidiyo? Eh ina yin kiran bidiyo. Wani lokacin na kan yi da matata, wani lokacin na kan yi da budurwata, wani lokacin kuma na kan yi da 'yan uwana. Shi kiran bidiyo kira ne da za ka ringa yi kana ganin wanda kuke magana tare da shi.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Eh ina cin abinci a wurin aiki, wani lokacin a ofis, wani lokacin kuma a kasuwa wajen cin abinci, wani lokacin kuma nakan yi da shi daga nan gida ne in tafi da abuna. So.

Eh, yanda nake bayar da ra'ayina a wajen aiki ya danganta ne. Wani lokacin idan ana mitin nakan ɗaga hannu sai in faɗi nawa ra'ayin, wani lokacin kuma nakan bada ra'ayina kafin a shiga cikin mitin ɗin saboda in an shiga a tattauna.

Abun da nake yi da yamma kafin in kwana, ina dawowa gida, in yi wanka, in huta, in je in gaida iyaye na. Idan na je na gaishe su na dawo sai inzo inyi hira kuma da iyalina.

Gaskiya bana karanta jarida, saboda yanzu duk labarai akan yi a gidan rediyo, sannan kuma nakan kalla a TV talabijin, sannan kuma nake duba a waya. So gaskiya yanzu bana karanta jarida. Da dai na karanta amma yanzu bana karanta.

Eh to gaskiya ba na iya cewa ba, amma zan iya cewa kaman ya danganta ne so za'a iya karɓan kira sau talatin ko ashirin ko kuma makamacin haka. Ya danganta ne da lokacin.

A gaskiya nina fi son naman kaza idan aka soya ta, ta soyu sosai to tafi daɗin ci. Sai kuma naman tsuntsaye dai kawai in general. Daga nan kuma sai mu sauko kan naman rago.

Eh muna kare kanmu daga sauro ta hanyoyi da yawa. Na farko akwai amfani da raliyan tara sauro wato net kenan. Sannan akwai amfani da mai da yake kora sauro na shafawa kenan. Sannan akwai amfani da maganin sauro. So da hanyoyi da yawa na tara sauro gaskiya.

Eh ina ciniki a kasuwa mana sosai. N da yadin ganta ne kuma muna sayar da abubuwan da ake amfani da shi yau da kullum kamar su abinci a abin sha. So muna ciniki daidai gwargwado kuma ana zuwa dai ana saya.

Gaskiya ba, ba kasafai nake son ɗaukan hotuna ba. Na fi son in ajiye rayuwa ta cikin sirri. Amma dai wani lokacin kuma nakan ɗauka in ajiye saboda tarihi. Amma dai ba dai kasafai ba, sai dai maybe lokacin event haka kuwa wani abu.

Kana sa turare kullum? Eh, ina sa turare kullum, saboda shi turare sa shi a kullun yana sa ko da yaushe ka zama kana cikin ƙamshi. Sannan kuma shi turare yana sa mutane su dinga kallonka da daraja da ƙima. Shi turare abu ne mai dumbin tarihi a wajen, eh, a cikinmu addininmu. Dan haka shi sa turare, lallai kam ina sa turare. Shi turare abu ne mai dumbin tarihi Sa turare dai abu ne mai kyau, kuma shi sa turare in kana yin shi ka saba to za ka ji rayuwan ka cikin sauƙi. Sannan shi sa turare a kullum yana sa jikinka ya dahu da ƙamshin turare. Shi sa turare abubuwan da yake yi musamman in a kullum ne yana da yawa. Dan haka yana da kyau mutane su dinga sa turare, sannan ni ma ina sawa kuma ina ba da shawarar mutane su dinga sawa a ko da yaushe. Sannan sa turare abu ne mai muhimmancin gaske ga, ga mutane musamman a kullum, a ko da yaushe.

Kana yin addu'a kullum? Yin addu'a kullum ai ya zama dole saboda shi addu'a ai ta ko makamin mumini kuma yin shi yin addu'a a kullum shi ke sa rayuwa ta fi tafu daidai. Duk wanda ba ya addu'a a kullum to shiyana cikin haɗari. Shi yin addu'a a kullum yana ƙara ƙarfin kariya ga mutum kuma yana sa ya sami cikon-ikon burin shi.